Eh to, game da abinci kuma gaskiya abinci gasunan suna nan kala kala a duniyan nan. Wani lokaci da zaka ga abincin ma ba ka iya samun lokaci ka ƙirga kala kalansu ba domin yawa da kuma abu. Da gaskiya abinci kuma lokaci daɗin abinci ba wai ya ta'allaka da dafashi bane ko siyo kayan haɗi. Ya ta'allaka ne da wanda ya girka. Shin ya iya girkin sosai ko ta iya girkin? To shine ake samun banbancin abinci. Ni normal gaskiya ina son abinci sosai sosai wanda dai a da gaskiya na fi son ganja loaf rice aka ko wani abu dai shinkafa dafa daga kama a yanzu. A gaskiya ina son tuwo sosai kuma gaskiya ni ban damu da wani abincin kwali me kwali me kwali me ba domin wani lokaci da yawa shi ana abinci ya kan ɗaga mun ciwo ne ko ya sa mun ya saka mun typhoid ko typhoid dina yi motsa ko wani abu. Ko kuma ace haka shi sa ban damu da wasu abinci da yawa sosai ba. Na fi son tuwo saboda shi tuwo kuma yana da lafiya sosai wannan shinkafa. Shine zai ƙarawa mutu kuzari bayanya ƙarawa mutu kuzari wani lokaci shine dai, shine dai, shine dai, shine dai zamo babu maiko a cikin shi ba. Mai ko ko irin mai ko wani abu ne duk wani abu da ba zai ɗagawa mutum ciwon shi ba to shi sa lokacin nayi preparing tuwo akan kome saboda shi ba a wani masa ƙari ƙari ƙari a je a sa wannan a nan a sa wancan a can. Wani lokaci to gaskiya amma ina son tuwo sosai sosai kuma tuwo yana daga cikin abinci wanda ya faranta wani lokacin ina son shi gaskiya. Domin in ba tuwo wani lokaci ko gida na zo in samu ba ai wannan tuwon ba sai in ji kamam rai na yana so ya ɓace haka kawai. Na ga wani abinci ma ko wani abu. Ya sa lokuta da yawa gaskiya na fi son tuwo waje. Yana da gaskiya abun da ita haka. Haka dai gaskiya abincin da nafiso kenan amma wai kamar mutum yace wai wani zakaga yafi son shinkafa da miya ko mai da yaji to haka dai kala kala kowa mutane kowa dai da irin nashi abun da kuma irin abun da yake so. Amma ni gaskiya na fi son tuwo gaskiya. Gaskiya ni tuwo domin shi sabida lafiya shine uwar jiki saboda in na ci wasu abu kaya masu maiko wani lokaci na kan ɗan tashi typhoid dina ya kan motsa amma kuma idan ban ci ba gaskiya na kan, na kan zauna haka normal normal kuma bayan haka shi tuwo abun da ya sa nake daɗin abun da ya sa na fi son shi ma wani lokacin yana daga cikin abinci wanda ɗan fi busar da mutum in kana jin yunwa idan ka ci shi normal domin abinci ne mai ɗan ƙarfi mai riha taka kuma yana da dan ƙarfi kuma yana riƙe ciki. Shi ne da aka ci lokaci guda ka ji ka ƙoshi ba tare da ka ji wani damuwa ko wani abu ba. Yana daga cikin babban dalili da ya sa kuma nake son shi. Hakka ɗan sa me shi wani lokaci da miya domin an samu kuɗi, kuɗi ko wani abu haka to gaskiya shi tuwon wani lokacin akwai masu kashe masa kuɗi sosai sosai a ciki. Wannan za kaga ga shi nan dai tuwo ne kai ka ke raina shi ko wani abu amma yana wannan kuma na yana son shi sosai sosai. Gaskiya abun da ya sa na fi son shi ke nan ma yana daga cikin abun da yana baya bayi da matsala bari rin ga ɗaga maka wasu ƙananan ƙananan ciwo ba kuma bayan haka yana nan da miya kala kala. Duk kalan miyan da kake so ka ci za ka ci da shi kuma wani lokacin ba ma ya lalawa nan ba da aka samu kuma yana riƙe ciki sosai sosai. Ba wai irin abinci bane da za ka ci yanzu yanzu sai ka ji wai cikinka an jima yana ma kana jin yunwa gaskiya ba irin shi bane. Shi tuwo gaskiya yana da tuwo bayi da wani damuwa ko wani abu da zai sa wai ka ji wai ko rashin lafiya ko wani abu. Dan wani lokacin ko mutum bai da lafiya ma an fa ba shi wannan tuwon ya ci domin ya fi kowane abinci shiyasa.